Eh ƙwarai kuwa ina da kati na kasuwanci, katin da ke nuna shaida kuma yake tabbatar da cewa ni ɗan kasuwa ne wanda yake nuna alamun kasuwanci na.

A gaskiya ni bana rubuta ko kuma bana tsara wani abu wanda idan na yi aiki zan rubuta wajen kashe kuɗi. Ni bana wannan tsarin gaskiya kawai ina kashe kuɗi ko kuma ina gudanar da ayyukana ne batare da na rubuta ba.

Gaskiya kalar tufafin da na fi so ko kuma na fi ƙauna wanda na fi sawa shine na fin amfani da yadidika ko kuma shadda haka da kuma ɗinkin mu irin na hausawa wanda muke a ƙasar hausa.

Ya gaskiya ba zan fiye wani kallon madubi akai-akai ba, kasancewar idan buƙatar hakan ta taso, ina dai dubawa idan zan cire wani abu ko kuma ina tunanin wani abu ya sauka a kan fuskata. Amma ni ba ko yaushe nake duba madubi ba.

Eh mafiya yawancin lokaci ina wanke kayayyaki na ne a ƙarshen mako haka kamar ranar Asabar ko ranar Lahadi amma lokacin kafin nan ma inda baƙatar haka na kan yi wanki.